Eh ina cin abinci da rana, ina yin barci da rana. Amma ba kowace rana ku ba. Na fi yi ne a ranakun da suka faɗo na ƙarshen mako domin hutawa da wahalar wajen aiki da nasha fa ma dashi.

Eh, ina da sha'awar kallon wata dadadare domin yana ɗaya daga cikin abun sha'awa da ƙayatarwa. Na ɗaga kai na na kalle shi a lokacin da ya haske. Yafi komai kyawun gani da abubuwan da ido yake iya gani a yanzu.

Launin jakar mu ta kuɗi wacce ake kira da wallet, ƴar ƙarama ce wacce za ta ɗauki ɗaukan kuɗaɗen da ba su da yawa sosai, kuma sannan ina ɗan iya saka mata kamar katin shaidar zama ɗan ƙasa da katin zaɓe da kuma katin banki.

To ina zurewa zafi idan ya zame dole, amma dai inya dameni, ina iya ƙoƙari na domin naga na samu kaina a wajen da zan sanyaya zuciyata ko kuma na ji daɗin rayuwa ta fiye da yanayin zafin da na samu kaina a ciki.

Ina ajiye a cikin ho-waya a hotunan wayata a cikin gallery. Sannan hotuna na na sirri kuma akwai application nake kira Bolt. Anannake zuwa na ɓoye shi saboda ba na buƙatar wani ya gani.

Abin da nake yi a farko lokacin da na isa ofis shine ina shirya kan teburina. Sannan ina bawa masu shara da goge gogen dama domin su share su goge. Sannan ina zuba shayi na saka kofi na sha sannan na kama aiki.

Eh, ina kare wayata da ƙwayar cuta ne ta hanyar ƙauracewa duk wasu, ah, fejina na yanar gizo-gizo wanda suke da illatarwa, ko wanda basu da security sosai. Saboda a nan ne aka fi samun ƙwayar cuta akan waya.

Eh muna da kyakyawar dangantaka, inda yake kowane shugaba yana da tasa matsalar amma dai ina iya ƙoƙari na domin na ga ban samu matsala da shugabana na shugabana ba. Ina yi masa biyayya kuma yana bani ayyuka ina yi masa.

Ina magana da abokanan cinaki ta cikin murya mai sauƙi da ƙoƙarin fahintar juna. Bana musu magana da gadara ko nuna isa ko nuna fin ƙarfi. Sannan haka bana fito wa a bagidaje yanda ni kuma za a raina ni.

Eh, ina amfani da matashin waya. Domin ina jin daɗin amfani da shi, kuma yana ƙara min jin daɗin barci da samun nutsuwa a lokacin barci.

Ina kallon wayata na tsawon sa'o'i kusan goma sha biyu a rana. Domin babu wani lokaci da ba na kallon wayata sai lokacin barci, ko kuma lokacin da na je masallaci domin yin ibada. Amma daga nan a kowane lokaci ina iya dakko wayata na gani.

Ina yawan shan shayi mai zafi kuma sannan ina ƙoƙari in samu na yi barci sosai. Idan murar ta zo min da yawan atishawa da fitar da ni daga hayyacina, ina amfani da magunguna domin neman sauki. Wannan shine abin da nake yi.

Ina tafawa kaman yanda kowa yakeyi, do min nuna yabawa, da wata bajinta da wani yi, wannan kuma shi ne manufassa.

Ba na amfani da shi saboda yana cutarwa ga lafiyata. Yana yin ulcer da sauran don wuri da in kiɗa su a cikin jikina, ya sa ban cika amfani da shi ba. Don haka ba na amfani da yaji.

Ina son kayan aiki masu ƙayatarwa, sannan masu sauƙi wanda ba su yi ado da yawa ba kuma sannan, ah, suke da kyan gani na idanu kuma sannan suke da ƙwari wajen amfani. Sune irin kayayyakin daikin da na fi bukata.

Eh ina lulluɓuwa da bargo sosai ma kuwa musamman a lokacin sanyi ko kuma lokacin damina idan weza tayi kusa sosai in tanfari ca ta yi kusa sosai ina shiga cikin bargo domin na lalluɓa.

Lambar mayarwarka? To lambobi waya ne da muke amfani da su a yau da kullum do min sa da zumunci da mutane da kuma gaisar da mutanen da suke na gaba da mu wanda ba mu haɗu da rayuwa a waje guda tare da su.

Eh ina kunna Bluetooth domin ina amfani da ear piece mai Bluetooth. Wannan yana sa nake kunna Bluetooth a koda yaushe, domin amsa kira da kuma yin kira.

Na fi son burodin na alkama wanda bai da suga sosai saboda lafi anfaninsa. Ga lafiyar jiki. Wannan shi ne launin burodin da na fi bukata kuma na kisa.

Gaskiya nafi son tufafin auduga domin shi baya da zafi sosai kuma baya da nauyi sosai. Wannan dalilin yasa nafi sonsa kuma nake amfani da shi a kowane lokaci.

Ina yanke shawara ne a aiki ta hanyar yin nazari mai kyau da kuma sauraron shawarwarun abokan aiki da jin mai za su ci, nan kuma na tattara bayanai domin na yi shawara.

Eh waya ta tana cika ajiya, musamman asusu na, na email. Lokuta da dama yana cika, harse na samu naje na goge wasu abubuwa sannan ya bani damar ajiyar wani abu.

Ina amfani da man baslin, ina amfani da mai gurguwa, sannan ina amfani da cocoabutter yadai danganta da yanayi. Kowane yanayi akwai man da nake amfani da shi.

Eh ina sanya tunatarwa don ayyuka. Dukan ayyukan da suke da muhimmanci a gare ni. Ina sanya masu tunatarwa domin kada su rushe lokacin da na wari domin gudanar da su.

Ina zuwa kasuwa ne sau biyu a sati a cikin mako. Ina zuwa ranar Lahadi sannan ina zuwa ranar Juma'a. Domin sayayyar abubuwan amfani na yau da kullum. Sannan wani lokaci ina zuwa ranar Talata.

Inason canza dabi'una na zuwa wurin aiki. Ina so na kasance mai zuwa wajen aiki da wuri sannan kuma mai tashi akan lokaci, ba wanda zai je a makare kuma ya tashi a makare ba.

Ina ajiye makullai na a durowa ko a loka. Sannan ina ajiye su a aljihuna irin makullan da nake yawo da sukenan. Wannan shine wurin da nake ajiyer makullai na.

Abin da nake tunawa a yarinta yana yin yanda muke rayuwa ba tare da damuwa ba. Muke rayuwa cikin farin ciki tare da abokanai. Babu abin da yake gabanmu face wasanni da san nishaɗantar da kanmu.

Naman da na fi so shine naman rago shine naman da na fi so. Daga shi kuma sai naman tsuntsu, kaza ko zabuwa ko kuma wani abu makamancin jin tsuntsu, sai kuma naman akuya.

Ina da dabarun ajiye kuɗi daban-daban. Ina ajiyar kuɗi a gida sannan ina ajiye kuɗi a asusun banki na. Yadai danganta da yawan su da kuma yaushe ne nake buƙatar su. Kuɗin da nake buƙatar sa da wuri ina ajiyeshi a gida, wanda bana buƙatar sa da wuri ina kaishi banki.

Mutane da yawa da nake tare da su suna karfafamin baya. Iyaye na, abokai na, da en’uwa na sun kasance mutanen da nake alfahari da su ta yadda su ke karfafamun baya na.

Ina kawo wa gidan mu a lokaci zuwa lokaci sannan kuma irin kaiwar da nake yi duk ƙarshen wata. Wanna shine hanyoyin da nake kaiwa gidan mu.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Dumin ni ma'abocin amfani da yanar gizo ne. Toh don haka duk bayanan da suke digital bayanai ne, na fi ajiyesu a yanar gizo fiye da yadda na ke ajiyesu a zahiri.

Shin yana ƙidaya kayayyaki ne lokacin da buƙatar hakan ta taso, ko dai a wajen aiki ko kuma a zaman gida, domin tabbatar da yawan abin da kake amfani da shi yau da gobe?

Eh gaskiya ina yi, ina ciza farce musamman idan sukayi yawa, amma dai ba ɗabi'ata ba ce. Wani lokacin yanayi na iya sawa ka ka aikata abin da ba ka saba aikatawa ba.